Sosai ma ina iya rera waƙa. Ai, haba! Rera waƙa ba abu mai huya ba ne. Ina rera waƙa sosai, sosai gaskiya. Ina rera waƙa, ina iya rera waƙa. Ina iya rera waƙa daban-daban. Ina iya yin shi a Turanci, ina iya yin shi a hausance, ina iya ma yin shi a French, ina iya yin shi a yare na, ina iya yin shi kala kala dai. Ka gane? Eh, ina, ina iya rera waƙa amma rera waƙa babu, babu wani wuya haka. Amma kuma ka san rera waƙa ba dai akwai akwai inda ake yi shi wato casually, akwai kuma inda ake yin shi wato professionally kamar sana'a. To masu rera waƙa kamar sana'a sun fi kuma ni ba, ba mere waƙa, ba sana'a nake na rera waƙa gaskiya. Ni ba mere ra waƙa ba ne gaskiya amma dai ina iya rera waƙa.